Mafi muhimmanci a cikin abokantaka shine aboki ya zama na yana da amana. Babban abin da yafi muhimmanci shine amana. Idan mutum yana da amana to gaskiya abokantakansu zai jima, zai yi lasting mai kyau. Ta yanda ko an ce ma mutum ka mai, ba ra ka mai, ba ra ka mai wannan ba a bayansa ba, ba ra ka cuce shi a bayansa ba, ka rike amana, ka rike komi tsakanin ka da Allah. Abokantaka yana bukatan mutunci da amana. Idan ka, idan misali a ma, anan amanan nan shine ace abokinka ya gaya maka wani sirri wanda baya so kowa ya sani. Sai kai kuma ka je, ka je ka ƙara faɗa wa mutane cewa ai ga abin da wannan ya gaya mun, ga abin da wannan ya gaya mun. To idan ka faɗa haka ka kaga baka rike amana ba. Amma idan ka gaya mai sirrin, idan ya ka rike sirrin abokin wanda aka gaya mai din ya rike sirrin bai gaya wa kowa ba yanda aka faɗa, ya bar shi a sirri to shine ya rike amana kenan. Ko da ace an ba su kuɗi su raba sai abokin baya nan aka basu ace misali sunyi aiki daga safe zuwa yamma suka wuni. Sai suka yi aiki kamar na dubu biyar biyar hakan nan. Sai aka ce to idan abocinka ya zo sai kuraba sai ka ba shi. Sai yace to shi ke nan ba damuwa. Sai ya zo shi sai aka ba da, sai, sai ya zo shi sai ya ba abokin dubu huɗu. Sai ya ce ai dubu takwas aka bayar. To kaga wannan kuma ai bai rike amana ba. Amma in ace ya bada dubu huɗun ne, ya bashi dubu biyar biyar suka raba kuɗin daidai babu wani cin amana babu mutunci to wancan yayi amana kenan. Ta yanda shine ake nufi da amana. Akwai ranakin ma abokinmu an ce mani shi yanada budurwa, ni banda, ni ina ace ni ina da budurwa. Shi kuma abokina baida shi kuma yaga budurwa na, yana sonta. Sai nace yadaina yadaina, sai bai gayamu yana sonta ba. Sai nazo zan yi tafiya sai nace ya rike mun budurwa na amana kar wani yazo gurinta ko ya cuci ta dai shi ke nan. Sai da nayi tafiya can dana dawo sai nazo naga kaman akwai alamun zargi tsakanin su. Sai na kaman shi yana neman budurwa na. Sai naje na nuna, sai na tambayi wani gaye daban nace dan Allah kana duba mun gayer nan ni naga kamar yana, yana nema da budurwa na. Sai daga baya, sai da aka tabbatar mun sai next time cewa ya ci amana. Ya, ya sai da ni, ya juya mun baya a baya na, abun da ya kamata yayi saboda ya riƙe mun amanar ta karya yadda ya ba wa kowa. Sai shi kuma ya je ya ba wa wata. To ka ga wannan babban cin amana ne. Mafi muhimmanci shine amana da gaskiya. Yafi, yafi rike, yafi riƙe wannan da kyau. Yafi riƙe abokantaka da kyau sosai.

Eh na iya tsallake igiya. Misali idan ana wasan games wato wasanni kenan wanda ake cewa wai za ku yi games kama a makaranta za a fito wasanni da yara da manya sai a zo a sa igiyan dogo ace kowa zai tsallake igiyan nan to idan ka zo ka dan ɗaura igiyan za a ɗaura didiri da sayan ka ne.

Eh ruwan ƴaƴan itace nakan sha amma ba kowanne ba. Wani lokaci ina shan ruwan kwakwa. Ruwan kwakwa idan ka fasa, sai kwakwan yana nan bishiya ne yake girma. In ka hau bishiyan kwakwan amma shi bishiyan siriri ne kuma yana da tsayi. Idan ka hau bishiyan kwakwan, sai kaje sai kaje da ɗan wukanka ko wani fatanya ko gatari ko adda. In ka hau sama sama can bishiyan yana da tsayi sosai kuma siriri ne hawan shi da wuya. In kaje ka ɓallo sai ka faɗo da shi a ƙasa kuma ka tabbatar ba mutum a ƙasa saboda idan kwakwan ya faɗo akan mutum zai iya suma ko mutuwa. To sai ka dawo sai ka buɗe bayan sai ka fasa shi, sai ka ɗebi ruwan ka tara a kofi sai ka zo ka sha. To shi ruwan shine ruwan itace ko kuma ruwan lemu hakan nan. Ruwan lemu kuma idan an ɓare bayan shi sai an matse ruwan a matse shi a tace duk tsaki tsakin ya fita ya bar ruwan ruwan. To inda ya bar ruwa ruwan zaka kalla shi ne za a ke sha. A ruwa suna ɗan ƙaramai wasu sinadarai kaɗan kaɗan sai sai a sa a gora sai a liƙe shi sai ana siyarwa wai shi ne Fanta ko wani jus sai ka ganshi sai ace ma ruwar lemu. Ko kuma ruwan apple wato ruwan tuffa. Shi ruwan nan shi ma yana da matuƙar daɗi idan an sa shi a cikin wani irin abun sha hakan nan kaman lemu ko zoɓo. Idan an yi zoɓo ana iya sa ruwan lemu ko ruwan tuffa a ciki. Idan an matse an matse an sa sai ka ga yayi ruwan kwakwa kuma kafin a buɗe kwakwan ne matsalar. Sai an buga kwakwan da ƙarfe idan kwakwan ya fashe tukunna kafin nan sai kaga an zo an ɗauki abun nan an zo an ɗauki kofi an sa a ƙasan shi. Sai ruwan ya tsiyayu yi tsiyayu idan ruwan ya tsiyayu sai a tara sai a sha ko kuma a zuba a cikin wani abun da za a yi. Idan an sa zoɓo a sa hada da suga sai a hada shi da wani lokaci ana sa citta da kananfari da tafarnuwa a ciki da ɗan barkonu saboda ya ƙara daɗin ɗanɗanon zoɓo.

Gaskiya ina son yanayi da yawa, musamman yanayin farinciki da jin daɗi da annashuwa. Yanayi ne mai daɗi wanda kowa idan ya ji zai, zai abun zai mai daɗi. Saboda nima haka wani lokaci idan ace misali banda kuɗi sai ina zaune sai wani ya zo ya ce mun ga kuɗi kyauta na ba ka to wancan yanayin yana mun daɗi sosai. Har in tashi inyi rawa inji murna a cikin zuciya na. Wani lokaci kuma ina zaune sai aka ce mun o mai gida na shugaban mu na wurin aiki in ya kira ni sai ya ce mun an samu aiki to wannan ma yanayin yana sani murna sosai. Idan kuma na je ni wurin aiki idan muna aiki sai lokacin cin abinci yayi sai aka bamu abinci kyauta ko kuma na je wurin siyan abinci sai aka dan samun daɗan gyara da yawa to wancan yanayin yana mun farin ciki sosai, yana ban daɗi. Shine yanayin da nafi so. Amma wani yanayin da ba na so shine kaman ka ji ranka a ɓace wani lokaci kawai haka ba ka san mai ya ɓata ma rai ba ko kuyi faɗa da wani. Wani ya zo shi ya ɗebo damuwan kansa ba ka san da shi ba ba ka san me ya faru ba kawai ya zo shi yana zuba maka damuwan kansa ya ta maka ihu kuma misalin ace ba ka da kuɗi a lokacin. To idan mutum bai da kuɗi yawanci ran shi zai ta ɓace sai kai kuma ace kai ma ka taho da wani ɓacin ranka sai ka zo kana mai magana kana ɓata mai rai. Ga talauci ga ana ma maganan ɓacin rai to wannan zai iya jawo faɗa sosai. Wani, wani ma faɗan da yake jawo ba ƙaramin faɗa ba, babban faɗa yake jawo irin faɗan da zaka ga har wani lokaci an kisa, an kisa ma a cikin faɗa. A kashe wani saboda abun, abun ba lalle ba ne kowa yake juri irin zaman yanayin da baka so dinnan. Yanayin da baka so to ba kowa bane zai fahimci cewa a'a kai baka yanayin wasa. Wani zai zo ma da irin wasa ne bai san lokacin ranka a ɓace ba to ganin haka sai ka ce mai zaka iya ce mai to kai mun shuru to ransa shi ma zai iya ɓace sai ya ce ba za ayi ba. To daga nan za a iya fara faɗa sosai. Rikici zai iya shiga tsakanin ku. Shiyasa ni yanayin da na fi so, na fi son yanayin farinciki da annashuwa. Yanayin da zan ji daɗi, yanayin da idan ina ji da kuɗi a cikin waya na a cikin banki na zanji ina ji da kuɗi a ciki to yanayin cen ne na fi so.

Eh ina kunna candle a gida idan wani lokaci ina zaune sai aka dauke wuta to wuri yayi duhu. Wayana kuma ace babu caji ko kuma ya mutu sai in ɗauki kuɗi sai in je ni shago. Idan na je ni shago sai in je in siyo candle ana sayarwa naira hamsin wani lokaci kuma naira saba'in. In siyo candle in kunna wuta sai in dawo gida in zo in sa ya haska mun ɗakin. To candle dinnan hasken shi ina amfani da shi ne in haska ko'ina a cikin ɗakin. In haska gida idan nayi shiga ɗaki in haska dashi idan ba wuta. Wani lokaci kuma indai in ina da wannan, idan ina da hali kawai sai in siya mai in kunna in sa a janareto sai in kunna. Inna kunna janareto to shi zai kawomin haske ba sai na sa kendir ba. Amma candle yawanci ana an an yi aiki dashi a da ne saboda da gaskiya an yi yayin candle sosai. Ko wani gida in ka shiga za ka kalli ana da candle saboda matsalan wutan da ake samu. Kuma ba kowa bane yake da halin siyan janareto da mai da zai sa a cikin janareton ko kuma ya siya sola panel ya sa a saman ɗakin sa. Ba kowa bane yake da halin hakan. Shi ya sa candle idan ka siyo zaka zo ka sa kaɗai kunna shi da ashana sai kaɗan ɗiga ruwan kaɗan sai ka a kan kamar tebur haka kaɗan ɗiga ruwan sai ka ajiye ƙasan shi to zai kama. Yana nan kaman yana ɗan daskare wa a minti kaɗan. In ya daskare shikenan sai ka kunna sai ka kunna da ashana in ya kama to dakaji ɗakin ya yi haske. Wani lokaci ma za ka iya ɗauka ka yi tayawo da shi a cikin ɗaki kana haska wurare da yawa. To candle yana da matuƙar amfani musamman ma lokacin da babu wuta ko kuma irin baka da janareto kuma ace wayan ka ya mutu babu caji baka da tocila kuma baka da abun da zaka kunna a ɗakin ka. Shine ka kunna candle shine kunna candle a gida yana da kyau idan ba wuta.

Eh, citta ana ci a abinci amma ba kowane abinci ake sawa ba. Ana sa shi ne wani lokaci inda a yi kunun zaki. In za a je markaɗan sai a sa citta. Wani lokaci ma ana sa hadda kanan fari sai ana haɗawa aciki, sai an jiƙa gero ko dawa sai a miksa, a haɗa shi sai a je a yi nika. In anje ni ko shi to sai a sa ruwan zafi ya tafasa. Sai in an sa ruwan zafi ya tafasa sai a zuba ruwan zafin a cikin markaɗan da aka yi yoɗin. Ana markado wa in yana zuba, in ya kamu zai ɗan yi kauri kaɗan. In ya yi kauri sai a bar shi kamar awa sha biyu ko shida sai a zo a tace sai a sa suga. To za ka ji in kana sha kunun zakin za ka ji citta-citta. Wani lokacin kuma mutane suna sawa a shinkafa da miya. Sai kaga in da'a dafa shinkafa sai a sa citta a cikin ruwan shinkafan sai ya jika. In ya jika kuma za ka gaman, za ka in ya jika sai a ɗebi ruwan sai a haɗa da shinkafan sai ya dafa. Wani lokaci kuma a haɗa da miya. Wani lokaci kuma za a yi shinkafa jollof irin me haɗe dukkan nan ba sai an ware shinkafa da miya ba. To zakaga mutane suna sawa amma ba kowa bane yake son citta saboda wasu wai yana musu wari, yana musu wa'yan su kuma wai yana musu zafi. Citta yana da matuƙar amfani idan mutum misali ace kana mura sai ka ɗauko ruwan zafi, ka ɗebi ruwan zafi a kofi sai ka sa tamtom ka sa citta ka tafasa shi. In ruwan ya tafasu to idan ka sha yana warware mura sosai. Sai sa cin shi abinci shi ma yana da aiki. Ko mura yana so ya kama ka, to mato bare kama ka ba saboda ya ji maganin wannan sosai. Idan ya gani to shi kenan maganin zai yi aiki kena. Cin citta a abinci ina ci amma ba kullum ba.

Eh ina magance matsalolin aiki ta hanyoyi da yawa. Wani lokaci idan misali idan zan magance matsalolin wurin aikinmu ina tabbatarwa tukunna in natsu in duba menene matsalolin aikinmu da wurin aikinmu yake fuskanta tukunna. Idan na fahimci matsalolin da wurin aikinmu yake fuskanta, kaman a ce kamfaninmu tana fuskantar matsalar kwastomomi basu son siyan abu. To dole ne in zo ni in yi bincike, in tambayi kwastomomi ɗaya bayan ɗaya da mutane da yawa menene matsalan namu kamfanin misali ace kamfanin abinci. Me yasa menene matsalan kamfanin shinkafanmu, buhun shinkafanmu? To sai a gaya maka ai, shinkafan an rage hannu baya cika kwano nawa a ciki. Misali a ce kwano ashirin ne buhu yake ɗauka. To sai ya ce ai baya cika kwano ashirin. Sai ka dawo kamfaninku ka zo ka ce to ga matsalolin da wurin aikinmu yake fuskanta. Shi ne ana samu ragi a kan shinkafa. To maybe daga masu sawa a ma'aikata ne za a iya samun haka. Zaka iya natsuwa sai ka ce to tun da haka ne bari in bari in kawo shawara. Da mu dingasa kyamara wanda zai yi takallon mutane masu auna mana shinkafa. Idan ka gan mu auna haka sai mu rage kuɗin shi. Idan nan idan nayi maganar rage kuɗin, to an gama an kammala sai ya zo a fara talle kuma. Na yi tallan kayan to idan mutane sun zo sun fara siya, an gane ya sauka. To ka ga na kawo shawara na matsalolin wurin aikinmu kenan. Na magance ɗaya matsalolin wurin aikinmu. Idan kuma ma'aikata suna guduwa wasu suna tafiya wasu ba su san aiki, to ita ne su ne in tambaye su ɗaya bayan ɗaya menene dalilin da ya sa ba ku so zuwa wurin aiki ko kuma kuna so kubar kamfanin nan. Sai su ce ai su albashin ya musu kaɗan kuma ba an samu hutu. To zan zo samu shugabanmu sai in gaya mai matsalar albashi ya yi ƙaranci. Ka ga yanda komai yake ƙara tsada duniya da abinci da abin sha duk suna ƙara tsada kuma baka ƙara musu albashi ba, to wannan zai kori ma'aikata da yawa. Ma'aikatan da ya kamata ku yi aiki da su a gina kamfanin nan. To zai ce ku dawo sai ayi meeting nawa nawa ne ake bukata domin ƙarin kuɗin kuɗin domin ƙarin albashin sai kowa ya faɗi ra'ayinsa. To shi shi ya zai sake nisuwa da ya yi mai kamfanin shugabanmu kenan sake nisuwa ya yi shawari ya yi shawari sai ya yi lissafi to yanzu an ƙara muku dubu ɗari ɗari a kan albashin ku. To ka gani ni ne na kawo na ga matsalar har na je na jawo su na dawo da su, na magance matsalolin ma'aikata, na magance matsalolin kwastomomi. Yanzu komai a kamfanin zai yi tafiya daidai. Nan da nan za ka kalli kamfani zai zo seya bunƙasa. Komai yana tafiya daidai haka ake so. To ka gani yadda nake magance matsalolin wurin aikinmu kenan.

Eh ina yin addu'a kullum, ina yi da safe, ina yi da rana, ina yi da dare kuma wani lokaci ina yi idan zan ci abinci. To gaga dole ne mutum yayi addu'a saboda addu'a yana da matuƙar muhimmanci. Idan ka yi addu'a, ka yi addu'a, ka yi buƙatun addu'anka ka sa kan cewa kana neman aiki to idan dai addu'anka ya karɓu, ka yi addu'a da bangaskiya cewa Allah zai karɓi addu'anka to zaka kalli kan nema zaka samu. To idan kuma kana neman makaranta ne ko kana so ka rubuta jarabawa, nan da nan in ka je ka fara karatu to zaka kalli karatun yana zama maka a kai. To kaga addu'anka ya karɓu kenan. Addu'a yana da matuƙar muhimmanci sosai, ya kamata ana addu'a idan zaka fita daga gida, zaka je wani wuri ka yi addu'a. In ka isa ka yi addu'a kana gode wa Allah da ya kawo ka wurin lafiya. Addu'oin da ake yi dayawa kowa da irin addininsa amma shi ya sa ake addu'o'i bisa ga abin da kake bukata. Kana bukatan a ce mijin, in kana bukatan a ce matan aure zaka yi addu'a ka ce Allah ya baka na gari mai kirki wanda ta iya abinci kuma ta iya abun da ya kamata a gidan aure mace mai hankali. To idan addu'anka ya karɓu zaka gani idan kuma ka yi addu'an ba kai bada bangaskiya ba to addu'anka ma ba zai karɓu ba. Zaka je ka samu wata mata ne daban wanda ba ratama ba. Shi ya sa addu'a yana da matuƙar muhimmanci. Shiyasa ni kullum ina yin nawa da safe, da rana kuma da dare idan zan ci abinci.

Eh ina duba kalanda da safe kafin fita aiki ko kuma da dare ina duba saboda akwai lokuta da dama da mutum yake bukatan ya duba kalanda ya kalla yaushe ne lokacin aikinsa, ya ƙarewan kwana wata da kuma yaya ne, shi watan ne suke kirɓuwa. Zaka iya yi amfani da kalanda ka duba ranan yaushe ne kamar ace yau, yau ashirin da biyu ko uku ga watan ɗaya to idan ba ka sani ba kuma ka san dai yau asabar ne zaka iya zuwa ka duba ranan asabar yau mene zai iya nuna maka date. Kalanda wani ne abun da turawa suka yi shi amman shi a fefa yake ba a waya yake ba. Shi amma akwai na wayanshi amma na fefan nake muku bayani. Shi ya kalle shi akwai kwanakin rana da na wata duka to zaka na amfani da shi kana zinka sa shi da safe in ka duba shi a wannan sai ka, sai ka yi amfani da shi. Na waya kuma shi zai gyama yau wani rana, yau ga abun da za'a yi idan kana bukatan ka sa ace gobe ko ace bayan kwana biyar. Ace yau misali yau, yau biyu ne ga wata sai kana so ka yi a wurin bakwai ga wata kuma kana, ka san zaka iya manta to zaka iya danna kalandanka na waya sai ka rubuta ranan wannan a tuna shine ina da abu ka za. To zaka kalle ranan zai tuna ka shi yasa, shi yasa abun yake ƙara cin gaba. Ana ƙara cin gaba ne ana ƙara yin ayuk- abubuwa wanda yafi na baya. Na baya shi dai ka duba a cikin fefa ko a waya a wani abu amma yanzu idan zaka duba a waya amma zaka iya sa abun da kake so ka yi zai tuna sayar da kai. Amma ka ga inda ace na jikin bango ne ko na waya ko na fefa shi bai rike ya ma ba za ka iya sa ranan cewa ranan ne za ka ya buya tunawa ba. Wanda kawai zaka sa abu ya tuna ma shine me wannan, shine, shine na waya shine wanda zaka aiki da shi ya tuna maka ranakin da zaka aiki da shi.

Ina zuwa kasuwa a rana ko da dama. Amman yawanci ranar da nake zuwa kasuwa shine ranar Asabar. Ranar to banda aiki ban da wurin zuwa daga ranar Monday zuwa ran Juma'a ina da zuwa litinin, alhamis, talata, laraba, Juma'a duk ina zuwa wurin aiki. Amma abun da ya kama daga ranan, ranan sati da lahadi to ranan ne ranan aiki a gida da kuma zuwa kasuwa. Inje in siyo kayan abinci. Zanje in siyo kayan abinci, in siyo, hadda kayan da zan sa kayan aikin ofishi, da kuma wasu abubuwan rubutu wanda nake bukata a wurin aiki da makaranta. Ace ina aikin carpenter ne, to ya kamata in duba in guduma na suna nan idan kuma kayan duk sun fara tsufa. Inje kasuwa in nemo wasu kusa da zarto da guduma in zo ni ina aiki da su a shagona saboda in samun a kwastomomi a wurin aiki. Shiya ni nafison zuwa ranar Asabar. Ranar Asabar idan na yi bacci na tashi a lokacin da nake so sai mi ɗauki wannan in yi wanka, in ci abinci ko karfe nawa ne bame tasa na saboda banda zuwa aiki kuma banda zuwa makaranta. Na gama haka sai in tattari, kaya na inje ni kasuwa, kuɗi na inje ni kasuwa, in siya abubuwa, in dawo in zo in huta a gida, in huta ranar Asabar. Ran lahadi in sake hutu kafin nan in fara wanke da guga, in guga kayana wanda zan fara fita da su ran aiki litinin. Ranar Monday shine abubuwan da nake yi. Karshen sati nake zuwa kasuwa amma ba kullum ba. Ina zuwa ne ranar Asabar.

Ina kiyaye kalmar sirri da kyau. Idan ina magana, idan misali abokina ya zo shi ya gaya mun wani magana sai ya ce karan gyaya kuwa to zan tabbatar ban gyaya wa kowa ba. Ko abokina na gefe na wanda aka ce karan gyama bai ran gyama ba, zan riƙe shi a sirri. Ko kuma a wurin aiki idan kana da kamfani, sai wani ɗan wanka shi ma yana da kamfani, to sai kana aiki a ɗayan, sai aka ce ka riƙe kayan da kuke haɗa sabulun nan ku riƙe su sirri kar ku gyaya ɗayan kamfani. Idan kun gyaya ɗayan kamfani, to su za su iya satar kayansu su ma su fara yi. Idan sun yi to kuma dakalin kasuwan ka zai mutu. To a wurin aiki ina da matukar riƙe sirri sosai. Duk mutumin da ya gaya mun magana bana so ina gyawa mutane. Zan riƙe shi ne a tsakanin zuciya na. Duk wanda ya tambaye ni zan ce ban sani ba amma hali kuma, alhali kuma na sani kuma yana zuciya na, ni na san me ma'anashi. Na san menene asalin sirrin da ake ɓoyewa. Shine inda nake yin kiyaye kenan. Dan naga mutum yana so ya tirsasa ni sai wasu yana fada mai sirrin. Zan yi mai kamar muna fada ne sai in ce mai to ni na fasa sai ma in yi shiru in bar wurin kawai saboda bana so in ci amana.

Ina ajiye kuɗi a wurare da yawa, da kuma daban-daban. Ina ajiye wa a banki wani lokaci, ina ajiye wa a cikin asusu wani lokaci, a cikin aljihu na nakan ajiye. Idan zan ajiye a banki, ina tabbatarwa da cewa bankin can suna aiki da kyau. Banki ne masu inganci wanda suke iya ajiye ma mutum kayansa wanda ba za su taɓa wa kuɗaɗinka sosai ba. Za su ɗauki ɗan abu kaɗan ne a ɗan samun kuɗaɗinka sai su ajiye maka saura. To wancan kan na yarda da shi. Shine banki, kalan bankin da nake so. Amma idan banki ya kai ga har inda za a samu cewa ana taɓa maka kuɗinka, to ba na so a jera kuɗina wurin. Sai yasa wani lokaci idan na kalli bankin ban yarda da su ba, zan ajiye su a wurina a cash haka, ko kuma in na ga kaman zan kashe, sai na maye asusu ko na karfe haka. Nime asusun karfe ko na roba sai in sa in ɗan bula ne kaɗam ya kai. Sai in sassa kuɗaɗena ciki to kuɗina zai na zama ciki. Shiyasa ni na fi son ajiye kuɗina a cikin asusu ba mai taɓa maka ko biyar, ba mai tara maka ko biyar abun ya fi haka.

Ina share daki na sau biyu a rana. Idan na tashi da safe kafin nan in je aiki ko makaranta, zan dauko tsintsiya in bude dakina, in tattara duka datti datti in kai cikin, in sa a wurin dustbin a cikin kwandon shara. Sai in yi shara, in bude dakina, in dauko tsintsiya in share kasa kasa, da datti datti. Na gama sai in dauko suma jikeke, sai in zo goge. Da yamma idan na dawo aiki, kafin nan in yi wanka sai na share dakin, sai in yi wannan, sai, sai in yi wanka. Sai in na yi wanka kuma ka ga duk dattin jikina gaji, ya fita sai mutum kuma gashi ya gaji. Sai in kwanta, kawia sai bacci. Sai wani da safe kuma. Shi ya sa ni na fi so in share daki na da yamma, ta yanda in mutum ma ya tashi da safe, dakin barai datti ba. Idan ma kai kadai nema, za kayi yin sati biyu ko uku, ba ka, ba ka yi wannan ba, ba ka yi datti ba. Kawai kana zaunen, ka hankalin ka a kwance. Ba ka yi dattin da ɗakin ka ba. Amma idan kana da yara a cikin gida ko kuma yara a dakin ka ko kannen ka, to su ne za su iya amfani da wani abu su zo su ɓata ɗakin da datti haƙa ko su je su waje su tako takalminsu da yashi, da yaji dan jiki da ruwa da yashi. Sai a zo kuma a sake taka maka daki. To shine abun da yake jawo wa mutum yana share daki kullum akai akai.

A'a ni bani da WiFi a gida. Ina amfani da datar waya na ne, kenan datar MTN ko datar Airtel ina amfani da shi ne ta wurin siyan data. To datar idan ina siya na MTN yawanci bai da tsada amma suna zuwa su canja tsarin siyan datan su. Idan sun ga kana siya mara tsada nan sosai, su zasu canja tsarin sai su dawama da wani tsari sosai. Hukuma yi tsarin da ze maka tsada ta yanda baza ka iya, abunda ka iya sai dai ka siya. Hukuma idan MTN layin suna binka bashi to suna siyan, suna sai su ta baka tsari me wanda babu wuya sosai. Kana sa kudi bari aka sa data sai su dauke to haka suke yi. Sai sani babu WiFi a gidan mu ina amfani da data na. Ni na kaɗai nasan password ɗin WiFi na ina kulle kullum bana, bana raba wa mutane. Shine abunda nake yi da WiFi na.

Ina canza wayana duk lokacin da ina da kuɗi ko idan na je ni aiki inna yi samu albashi na na watan farko sai in zo ne sai in ɗan cire abin da zan aiki da shi a tsakankanin wata sai sauran kuɗin in ajiye shi a cikin asusu. Wurin aje kuɗina. Kowane wata ina yi hakan nan zuwa ace daga janairu zuwa watan disamba. Idan na tara kuɗi na sai in zo in tara sai in buɗe asusu na sai in ƙirga in ga nawa ne kuɗin sai in tambaya nawane wayoyin nan sai an gyara mun kuɗin sai in ce zanyi ciko ne ko za a mun ƙarin kuɗi. Sai in ce ni wannan nake so zan bada wayar nan sai in cika kuɗi kaɗan. Za a yadda sai in bayar in canza wayana amma sai ƙarshen shekara. Wani lokaci ma sai na yi shekara biyu ban canza waya ba saboda yanayin yau da kullum. Rashin kuɗi yana iya sa mutum ya tafi kuma ya ce akwai kuɗin amma akwai abin da kake so kayi da shi to ka ga kalan wancan bayi ba ne. Shi yasa a ƙarshen shekara nake canza wayoyi. In canza shi zuwa wayar da nake so kamfanin da nake so. Kamfani mai sauri masu riƙe caji.